Ku gaya mana game da shawarar da ta sauya rayuwanku. Shawarar data sauya rayuwar mu kalakala ce gaskiya akwai shawarar da aka da ta sauya rayuwata lokacin da mai gidan mu ya ce yana son na yi karatun likitanci saboda yana so na yi abin da zai taimaka jama'a. So wannan gaskiya shawarar ta sauya min rayuwata sosai sosai.

Ku bayyana hoton da kuka fi so sosai. Gaskiya hoton da nafiso shine hoton danayi a cikin gidan kawu na wanda na zauna a cikin a tsakar gidansa a kan kujera wannan hoton gaskiya ya fita dan na sa fararen kayane kuma shadda ce. Sa'annan kuma na saka hula kuma na saka babbar riga. Na saka sabon takalmi na batozi to ina so matuƙan san wannan hoton.

Ku gaya mana game da littafin da ya rage a zuciyarku. Gaskiya littafin ɗaya rage a zuciyar mu shine littafin Gray's Anatomy. Littafi ne dana karanta akan yanda jikin mutum yake, yanda komai na gudanar jini da ruwa yake a jikin mutum da kuma yanda kowacce tsoka aka tsara ta yadda Allah ya halitta. To wannan abin gaskiya ina matuƙar son wannan littafin kuma ai abune wanda ya rage a cikin zuciyata.

Ku gaya mana game da saƙa. Saƙa sana'a ce wadda tun iyayenmu da kakanninmu sukan gada kuma sukan yi shi. Saƙa dai abune da ake amfani da abu riga wajen ganin cewa an yi tufafi, an yi abun shimfiɗa, an yi abin zama, an yi labule. Da a lokacin da iyayenmu suke, suke yara matasa akan ana yin su da hannaye ma. Ba yanda rayuwa ta canja ba, akwai injina da ake amfani da su wajen domin yin saƙa.

Yaya kuke kwantar da hankalinku idan al'amura suka matsa? Gaskiya muka kwantar da hankalarmu idan al'amura suka matsa mu bama kanmu mu bama kanmu gudunmawa na ya kwantar da hankalinsa. Kuma ni abin da ya dace saboda idan mutum bai kwantar da hankalinsa ba zai ci riban zaman duniya ba. Hausawa sukace wanda ya yi kwantar da hankalinsa shi ke dafa nutse kuma ya sha ruwan dutse.

Ku gaya mana game da tafkin da kuka gani. Tafkin da kuka gani shine dam ɗin da ke garinmu, wato dam ɗin da yake garin Mararraban Jos. Wannan dam ne wanda gaskiya ƙare ganin mutum ne wanda mutum in ya zo zai kalle shi ya gaya yanayin girmansa. Wanda ya gina wannan dam ɗin yana ga Yakowa ne ya gina a lokacin mulkin sa.

Ku bayyana tufafin da ake sawa ranakun musamman. Gaskiya tufafin da muke sawa ranakun musamman su haɗa da shadda, men lace da kuma yadika duk mukan sasu kuma mukanyi, mukanyi babban riga danganin cewa wannan ta fita daban da kuma wannan ranakun da muke sawa hanyar da kullum. Wannan babban rigya na ƙara mutum daraja a duk inda ya je.

Yaya sayan kaya yake a da kuma yaya yake a yanzu. Gaskiya sayan kaya a da akan yi amfani da sisi da su kwabo ne aka yi amfani da ƙwandalayen ne idan za a siya kaya a da babu kuɗin tagaya kuma a da sai ga ka ga mutum za ka sai abu ko ba wani wai ace ka turawa mutum kuɗi a dole sai dai kai kaje ka sai abu ko kuma ka canja da kayayyakin abinci da kake da shi domin a baka abin da kake so.